Karfe ɗaya nake wuta wa a wurin aiki 1:00 PM. A wannan lokacin ne za mu je break mu ci lunch, mu ɗan huta, mu dawo. Bayan haka kuma aiki zai ci gaba ne har karfe hudu. Eh.

Ina wasan kwallon kafa. Kwallon kafa nake bugawa a waje. Duk lokacin da na samu damar bugawa, na samu damar fita waje kwallon kafa nake bugawa. Eh, tun da nake makaranta ma ina buga kwallon kafa a waje.